A'a gaskiya bana iya tsalle a igiya, saboda ban iya hawan ta ba, ma ba ranta na iya tsalle a kan ta. Saboda in ka ce za ka yi tsalle a kan igiya, za ka iya juwa kanka rauni. Saboda ba ta da girman da za ka je ka hau har ka iya tsalle a kai. Abin mafi muhimmanci shine idan kana so ka yi tsalle, ka sauko ƙasa ka yi ta tsallen ka iya sa ran ka. Amma tsalle a kan igiya yakan janyo wa mutum matsala. Zai iya faɗuwa ya karye ko ya ji wani mummunan rauni. Saboda haka tsalle a kan igiya idan ba ƙwararru ba, irin kamar masu tsaron ƙasa haka wanda suka karɓu atisaye, to wannan za su iya yin tsalle a kan igiya. Amma mu da ba kowa ba, ba tin za mu iya yin tsalle a kan igiya. Wannan shi ne magana a kan tsalle a kan igiya. Na gode.

Eh ina ba, ina iya bada barkwanci saboda yawanci idan muna tare da mutane ace baka barkwanci abun baya yin daɗi. Amma idan kazauna kanayi sai kaga abun ya nishaɗantar da kowa da yake gun. A amma ance an zauna kawai ayi tafira ba barkwanci hakan bazayi daɗi ba. Shi isa yawanci a gida idan muna tare da 'yan gida mukan zauna aci dariya sosai da barkwanci da komai da komai a taɓa wannan a taɓa wannan. Saboda ko mun zauna da abokanai in ba barkwanci abun bazai ma daɗi ba. Wannan dalilin yasa muke ɗan taɓa barkwanci lokaci zuwa lokaci. Amma faba ko da yaushe muke yin sa ba saboda komi akwai lokacin sa. Wannan ne dalilin da isa sai mun samu lokaci sai mu ɗan yi nishaɗantar da kan mu. Wannan shine a taƙaice.

Eh, yaushe nake cin abincin rana to? Bara na ce ina da takamaimai lokacin cin abinci ba, saboda akwai ayyuka da yawa. Za tayi yuwa akwai lokacin da ba aiki za ka ci da wuri. Akwai lokacin kuma da akwai aiki, dole sai kayi kokarin gama wannan aiki. Tukunna za ka zauna ka ci abinci. Amma dai maganar gaskiya, ba na cin abinci da wuri saboda ina da ayyuka. Amma lokacin idan ba aiki sosai, na kan ci abinci da wuri abincin rana. Saboda cin abincin rana yana da muhimmanci sosai. Za ka iya kin cin abincin dare amma in ka ci na rana za ka ga duk yanayin ka ya canja. Wannan yasa ba na iya tsallake rana domin kin cin abincin rana. Saboda sau da yawa idan muna cin abincin rana da abokanai, zakaga abin yana kyau sosai a taru a cikin mutane da yawa a ci. Wannan shi ne.

Ina da abubuwan da yawa da nake so zan canza. Ina so zan canza waya, talaho, ina so zan canza kayan sawa na, ina so zan canza hula, ina so zan canza gida, ai ina so zan canza makarantar da nake zuwa. Ina so kuma zan canza huluna na saboda sun tsufa. Sai kayan sawa su ma ina so zan canza su. Ga kuma brush ina shi ma na ga ya wuce sati uku, ai wata uku. Shi ma ina so zan canza shi. Kai abubuwan da nake so zan canza suna da asalin yawa. Sai dai dalilin da ya sa ba za su canju a yanzu ba, ba ni da isasshen kuɗin da zan iya canza ba. Wannan dalilin ne ya sa nake bin komai a hankali na canza su da kaɗan-kaɗan. Idan na samu kuɗi na canza wannan, idan na samu kuɗi na canza wannan har na canza su gabaki ɗaya. Wannan shi ne a taƙaice.

Eh, sabulun da nake amfani da shi suna da yawa, saboda ba sabulu ɗaya nake amfani da shi ba. Akwai wani sabulu mai suna Kiwon Lafiya, shi ma ina amfani da shi saboda fatata tana da ɗan kamuwa da ƴan cututtuka haka sauƙin kamuwa. Ina amfani da wani sabulu ana ce masa Safa, kuma ina amfani da wani sabulu ana ce masa Gift. Ina amfani da wani sabulu ana ce masa Dettol. Ina amfani da wani sabulu mai suna Dudu Osun. Akwai kuma wani sabulu mai suna Murmushen Amarya. Akwai wani sabulu da na taɓa amfani da shi sau ɗaya mai suna Taɓa Ka Dawo, gwada ka dawo. To waɗannan sabulullukan duk na yi amfani da su kuma kowanne ina jin amfani da shi. Akwai kuma wani sabulu yanzu da muke kan amfani da shi yake kan gani yasa, wai mai suna Mai Ruwan Zama. Shi ma sabulun yana da kyau sosai da sosai. Waɗannan ne dalilin da yasa muke amfani da sabulu kala kala.

Eh to, yadda nake tabbatar da ingancin aikina, nakan bi komi a ƙa'ida. Nakan cire gaggawa kuma nakan zo akan lokaci na yi abin da ya kawo ni. Saboda hakan ne zai sa shi wanda ya ba ka wannan aiki ya tabbatar ka masa aikin da ya ke so. Amma saboda gaggawa za ka iya yi ka je ka samu kuma a zo a yi wa mutum ba daidai ba. Shi sa kwata-kwata bana yin gaggawa a aikina saboda bana son kuskure. Du Da yawanci mutane za su iya kawo ma abu suce suna so da gaggawa. Amma to idan ka biya su, ba za a samu aiki mai inganci ba. Da wannan abun nake samun nasarori da yawa a ingancin aikina. Kuma har yanzu ina kan bakana na kin gaggawa akan aiki. Ina so na yi aiki ne mai inganci wanda gobe ma wanda in ya gani zai zo a masa. Wannan dalilin ne ya sa mutane suke rubibin zuwa wajena saboda ina aiki mai inganci.

Eh kuka lokacin yankan albasa wasu suna iya yi wasu sukan iya yi a da in ka samu albasa mai yaji. Ko yanzu ma in dai albasa tana da yaji mai zafi za ka ga wannan ruwan nata da yake fita idan yana shiga ido za ka ga kana hawaye. Shine dalilin da ya sa amma ba safai ake yi ba. Gaskiya dai yanzu da icce ni ba yanka ma albasa na ke ba sosai. Saboda yanzu yankan albasa yawanci kaban shi aikin mata ne. To wannan dalilin ya sa yankan albasa sai dai mata amma haka ma wani lokaci zuwa lokaci na kan yanka albasa amma ba ta sa ni kuka. Ba ta sa ni kuka ko kaɗan saboda ina karewa da duka abun da zai faru ya shiga idona ko wani abu. Amma yawanci mata da sun zama sun saba ma da abun da wuya ka ga mace tana kuka a albasa. Mu dai da yace baƙin zuwa ne don mu yi kuka ba komai ba ne wannan shine.

Eh to, duk wani abu da muka so shi za mu zaɓa saboda kowacce akwai gun amfaninta. Baga bas ta fi tafiya doguwa, tasi kuma normal tambaya tasi kuma tafiya ce cikin unguwa. Bas kuma tana tafiya ne daga wani waje zuwa wani waje mai tsayi. To, kowacce tana amma dai gaskiya tasi ta fi saboda ita bas za ka ga ta ɗauki mutane sama da guda ashirin. Tasi kuwa aka kaga ta ibe dayawa ta ɗauki mutum huɗu zuwa uku kaga A nan ma ka san tasi ta fi bas saboda can akwai cunkoso mai yawa. Ita kuma tasi babu ba tantunkoso kuma za ka je gun da kake so cikin nishaɗi da annashuwa. To, wannan dalilin ne ke sauna tabbatar muku da cewa tasi ta fi bas a waje na da sauran al'umma gari baki ɗaya. Ku ma za ku bincika ku tabbatar da hakan. Na gode.

Ina da yawan son karanta littattafai saboda shi karanta littafi yakan fadada ma tunaninka. Amma ace baka karanta littattafai baza ka kara buɗe ƙwaƙwalwarka ba. Za a barka a baya saboda karanta littafi yana da muhimmanci sosai saboda zaka karanta abubuwa da dayawa da baka sani ba. Amma dalilin karanta littafi zai nuna ma abubuwa da dama wanda zaka na karantawa. Dalilin haka ne ya sa nake son karanta littafi musamman ma na sami littafi mai daɗi. Na zauna a gida ba tare da kowa ba, ni kaɗai a cikin ɗaki na ɗauko wannan littafi na karanta shi, nayi nishaɗi ni kaɗai. Hakan yana nishaɗantar da ni domin ina son karanta littafi sosai da sosai. Ai son karanta littafi kamar ajinina ma yake yanzu. Wannan shi ne.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Ƙasar da gidanmu yake da shi ƙasa ce ruwan ƙasa, kuma hakan ta tabbata ne ga yan ƙasarda take wajen. Duk ƙasarmu iri ɗaya ce kuma wannan ƙasa za ta tabbatar da an yi ababen da ya kamata. Saboda gidanmu akwai ƙasa sosai kuma yara na wasa da ita sosai idan an fito. Amma wani lokacin za ka ga aka rufe ta a saya wani abu na baturi domin ta daina ɓata mutane ko ɓata kaya. Wannan ne ya sa yawanci za ka ga yawanci gidaje masu kuɗi haka suna rufe wannan ƙasa su sa mata wani abu na turawa. Domin kuma da ba mu da wannan kuɗi dole haƙora za mu yi mu bar wannan ƙasa ruwan ƙasa. Ba me taɓo ba ce nomal miya shi ce ƙasar. Hakan kuma na jin daɗin amfani da ita. Wannan shi ne dalilin da ya sa muke da ƙasa a gidan ruwan ƙasa.

Eh biyan kuɗi ta waya na ina biya sosai saboda yanzu shi ya fi yi wa mutane sauƙi. Saboda yanzu aka ce za ka je banki layi ma ya ishe ka. Amma idan ka na biyan kuɗinka ta waya, kawai mutum zai turo ma lambar asusun ajiyarsa, ka tura mar kuɗinsa ba tare da fargaba ko wani abu ba. Cikin sauƙi kana cikin ɗakinka a kwance kana shan fanka tana ratsa jikinka ka tura marar kuɗinsa shi ma ya karɓa cikin nishaɗi ba tare da kowa ya gaji ko ya wahala ba. Wannan dalilin yasa biyan kuɗi ta waya yake sauƙaƙawa al'umma ma baki ɗaya ba ma ni kaɗai ba. Dan ni yanzu rabo na da na je gun asusun ajiya ta, na manta saboda ba na yi buƙatar su. Saboda yanzu sun sauƙaƙa mana biyan kuɗi ta waya. Kuma hakan yana ba ni daɗi sosai da sosai. Wannan na gode.

Eh, yadda nake kammala aiki a lokaci, kamar yadda na faɗa a maganganun baya, nakan tsara duk abin da zan yi kuma nakan yi ƙoƙari na fito akan lokaci. Wajen na tabbatar da na yi aikina akan lokaci, shi ya sa ko ma'aikatan shagon nakan faɗa musu su fito ofis a lokaci saboda mu gama da wuri domin kowa ya koma gida akan lokaci. Wannan shine a taƙaice.

Ai abubuwan da nake tunawa a yaro ba za su misalta ba saboda da farko ina yaro na taɓa karyewa. Lokacin na samu wani ƙani na ya ɗauki wani abu a wani gida bai miyar musu ba. Na kama shi na masa duka, na karɓa na miyar musu. To, da ice su tasani. Ni ma a ranar na je na fita wasa na karye to wannan abun da nayi a yarinta ta ba zan taɓa manta wa da shi ba. Sai kuma abu na biyu da ban manta da shi ba zuwa filin ƙwallo. Saboda muna zuwa ƙwallo, gida kuma basa so ka ga an jibge mu an mana duka, ce "kar ka je" amma hakan zan sake kama hanya na fita Hakan dai ya sa abubuwa da dama ba zan iya manta da su ba a cikin wannan rayuwa ta yaranta. Kuma gaskiya abun ya-- ba zan iya manta da shi ba. Tunawa ko da yaushe nakan tuna shi kuma ba zai yiwu in manta da shi ba. Wannan ne dalilin da ya sa nake tuna abun da nayi daga yaranta. Kuma har yau idan na tuna ta nakan yi dariya sosai saboda akwai abun da in kai ko ka ga mun ɗauki abinci mun sa shi aljihu kuma yana da miƙo. Wannan ne dalilin da ya sa har yau idan na gani ba zan manta da na ina wasu abubuwa ba. Akwai abubuwa da dama, to idan ban-- idan nayi su idan na tuna. Dole zan yi abun kamar me zan ce ne irin gashi nan dai.

Lokacin hutu ina shaƙatawa ne daban-daban. Yawanci mu kan fita da abokanai, mu je muyi ball ko mu ta bakin rafi muyi kalan ruwa ko mu fita ziyara. Mu tafi gwajajen abokanmu da dama, mu zauna mu sha fira da su. Bayan mun sha fira, za ka ga mun sake komawa muyi wasu abubuwan da dama wanda hakan idan mun zauna ya kan bamu nishaɗi. Abubuwan da muke yi domin shaƙatawa lokacin hutu, za mu je mu samu, mu shiga ruwa muyi iyo ko mu fita filin ball, mu buga ƙwallo tare da yara da manya domin muyi nishaɗi ko kuma mu tafi ziyara wajen abokanmu na yau da kullum ko kuma mu zauna da ƴan gidanmu muyi ta raha ana barkwanci da sauran abubuwa. Dalilin wannan abubuwan ya sa idan muka ce ma ba ma fita shaƙatawa, idan aka ce ma mutum baya zuwa shaƙatawa, gaskiya ka tausaya masa saboda ana yawan yin abubuwa babu shi kuma ba zai ji daɗi ba ko kaɗan. Ina ba shi mai shawara ya fita shaƙatawa, a yi shaƙatawar nan da shi kuma hakan zai taimaka masa sosai wajen rage lokaci hawan jini da wasu abubuwa. Ba kullum ace kawai aiki, aiki, aiki ba. A'a, komai da lokacinsa. Idan aiki ne ya zo, a yi aikin. Idan kuma ba aikin ba ne, a yi haƙuri a bari sai lokacin aikin sai ka yi. Lokacin hutu, a yi shi. Lokacin aiki, a yi shi. Shi ya sa idan ni aiki na fito, bana komai se wannan aikin. Idan kuma ba aiki na fito ba, ba zan taɓa gwada ma wani aiki da ya danganci ofis dina ba. Saboda haka ne ya sa za mu dinga yin abubuwa akan lokaci ba tare da wani ya shiga mana, ah, al'amurarmu ba domin mu samu mu hutu, mu kare kanmu da waƴannan cututtukan zamani. Hakan ya biyo baya ne da dalilin yin hutu da muke muna shaƙatawa. Idan mun fita shaƙatawa, mu kan fita mu nemi motar haya ko a motar abokinmu ya ɗauke mu a je gidan mai a bamu mai, muyi tafiya mai nisa. Ana nishaɗi, ana farin ciki, ana murna, ana barkwanci, zamu haɗu, ana tafe-tafe, ana me, ana guje-guje da sauran abubuwa. Da in aka ce ma za a kai lokacin hutu, yayi sosai domin yana bawa zuciya. Hutu da komai da komai, ƙwaƙwalwarka za ta samu hutu saboda ba ko da yaushe ake so ƙwaƙwalwa tayi ta aiki ba. Wannan dalili ne mai ƙarfi da ya sa ake so a ko da yaushe ka sami lokacin da za ka shaƙata saboda in aka ce babu shaƙatawa, kullum kawai kai ka tafi ka yi aiki abin babu riba. Amma aka ce kana zuwa shaƙatawa, abin zai zama ya ma daɗi kuma za ka ji daɗin wannan abun sosai da sosai. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da dama wanda idan aka ce kayi su, za ka rage abubuwa marasa adadi a cikin rayuwarka. Amma fannar tabbatar maka kana zuwa shaƙatawa lokacin hutu saboda wani abun ba sai an faɗa maka ba. Ba sai an faɗa maka ba. Na ƙara tisa ba sai an faɗa maka ba saboda idan ka je, ba zai misaltu ba ma. Ka bari ka gani, ka je shaƙatawa lokacin hutu saboda in aka ce ma ba za ka je shaƙatawa ba wajen hutu, ba abun da kake mura. Kullum ina za ka aiki? Ina za ka aiki? Ina za ka aiki? Haba, malam Inuwa. Ai ka fita hutu, ka fita ka shaƙata da abokananka. Idan ka so, za ka ɗauki matarka ko ƴaƴanka ku fita ku shaƙata domin jin daɗin rayuwa. Wannan shawara ce ga ni, muyi fita shaƙatawa lokacin hutu. Shaƙatawa zuwa lokacin hutu tana da muhimmanci ga lafiyar ɗan adam baki ɗaya. Kuma ina ba ku masu shawara, ku je ku shaƙata tare da ƴan uwa da abokanan arziƙi da ƴaƴayenku da matayenku domin ku je kuyi abin da ya kamata. Shaƙatawa zuwa hutu yana nishaɗantar da mu baki ɗaya. A nan ne nake so zan rage maganar tawa saboda abubuwan kar suyi yawa. Na gode, sai anjima.

Tambayar ka ka ce kuna da fanka a rufin ɗaki. To ai na faɗa ma muna da fankoki ma da yawa a cikin rufin ɗakin mu. Ɗakin mamanmu akwai fanka, ɗakin ƙanina akwai fanka, ɗakin ƙanina Isuhu akwai fanka, ɗakin Kabiru akwai fanka, nima ɗakina mai magana akwai fanka. Akwai ɗakin ƴar autar mu shi ma akwai fanka. Saboda rashin fanka a cikin ɗaki yakan janyo wa mutum cutar sankarau inda Hausawa suke ce mata sankarau, yakan janyo ma rashin natsuwa wajen bacci. Abubuwa da dama rashin fanka yakan janyo amma dai fanka tana da mahimmanci a cikin rayuwar mu ta yau da kullum. Dalilin haka ne ya sa ko kuɗi za ka ara ka samu ka sa fanka a ɗakin ka domin fanka tana da mahimmanci. Ko mama rannan da ta tambaye ni me yasa ba ka siyo fanka ba ka kunna fanka a ɗakin ka ba? Sai na ce mata ai ban zata ma an kawo wuta ba, ta ce a to an kawo wutar lantarki kaje ka kunna domin ka ji daɗi a cikin jikin ka. Na ce mata ai ko dole zan je na kunna fanka domin na ji daɗi a cikin jikina. Ta ce ita Amina ba ta son kunna fanka. Na ce Amina me yasa ba kya son kunna fanka? Buɗar bakin Amina yaya ni dalilin da ya sa ba na son kunna fanka wai ina so ne ai wai mura ce take kama ni idan ina kunna fanka. Na ce la ka ji yarin ta sai ki sa ƙaramar daƙiƙa da in kin kunna fankar ba za ta yi gudu ba. Sai ta ce mun da Allah idan na sa ba za ta yi gudu ba. Na ce eh sai ki sa daidai ke ba sai kin kai ta ƙure fankar tana ta gudu ba. Ta ce mun to ai ko daga yau zan fara kunna fanka domin cikin ɗakin nan an sa fanka. Na ce mata to kin ga ɗaki da fanka dole ayi amfani da fanka.

Kana koyan wata yare? Eh, akwai yarena da dama da nake koya. Wanda ya haɗa da yaren Turanci, duk da na ɗan iya shi amma ina ɗan koyan wani. Ina koyan yaren Fulatanci saboda ina son yaren Fulatanci sai kuma ina koyan Yarabanci saboda akwai abokanaina da muke bautar ƙasa Yarabawa ne. Wannan dalilin da ya sa idan sun keɓe suna zance tsakanin su nakan fahimci da da fari ba na sanin me suke cewa. Amma bayan na ɗauki dogon lokaci na yanke shawara kawai nima ya kamata in koyi wannan yare nasu. Saboda dalili kuwa shi ne yaza ayi suna yare amma ban iya ba ko kuma ina tsoruguwa akan hanya ba zance na suke ba. Wannan dalilin Turanci ai yaren Fulatanci saboda yaren Fulatanci yana taimaka mun sosai wajen ayyuka na yau da kullum. Sai kuma ginshiƙin babban shine yaren Turanci. Dalilin da ya sa nake so na sake ƙwarewa a yaren Turanci shine idan aka ce yau ka fita wata ƙasa da ba ta kuba na Turawa ne, to abin kunya ne gare ka a ce baka iya Turanci ba. Wannan ne dalilin da ya sa nake mai da hankali wajen na koyi Turanci sosai yadda ya kamata. Wannan shine dalilin. Ko a gida ana yawance mun wai me ya sa bana son zama da yare ɗaya? Sai na ce a a yare ɗaya ai ba nawa bane saboda yau da gobe ban san ina zan je ba tun da ina namiji. Dole in maida hankali na koya yareka da dama, wanda acikin su dole nasan zan dace da wani yaren. Wannan dalilin ne yasa nake mai da hankali, na iya yaren turanci sosai. Haka zalika Yaren Yarabanci da na ce ina son koya na fara koyan sa ma, soboda yanxun da yawa akai abubuwan da za a fadamin da Yarabanci zan maida. Akwai kuma abubuwan da zan ji amma kuma bazan maida ba. Wannan ne yake ƙara mun ƙwarin gwiwa na mai da hankali wajen sai na iya yaren saboda ni gaskiya ba abun da nake son tsoruguwa da shi irin naje cikin mutane suna yaren da ban sani ba. Saboda gaskiya ni ina da sarkin saurin tsoruguwa. Wannan ne ya sa dole duk inda naje to zan yi ƙoƙari na ga na iya wannan yare. A yanzu haka za a iya cewa ina jin yare guda huɗu sai yaren Larabawa. Shi kuma dama tun a makaranta an fara koya mana shi tun muna yara. Don shi na fara koya kafin Turanci. To abun da aka ce ma bayin sa kake yau da gobe dole za ka mammanta wasu abubuwa. Wannan ne ya sa na ɗan mammanta wani abubuwan gaskiya a yaren Larabawa amma na sani zan mai da hankali wajen naga na tabbatar an samu cigaba wajen koyan yare na. Wannan shi ne a takaice yarurrukan da nake son koya. Na gode.

Kana yin addu'a kullum? Addu'a ita zama wajibi ga dukkan musulmi. Ina yin addu'a sosai, ina yi wa kaina, ina yi wa abokanaina, ina yi wa 'yan uwana, ina yi wa abokanin arziki. Saboda addu'a kariya ce ga abubuwa dawa. Ko idan kana neman wani abu wajen Allah, idan ka yi da addu'a zaka same shi cikin sauƙi ba tare da wani ya muzgunama ba. Allah ne kawai mai bada wa. Hakan ya sa in ka roƙe shi, da dare hannunka zai zo. Amma addu'a ina son yawan yin ta kuma kullum bani da takamaime lokacin yin ta saboda ta zame ruwan jiki addu'a. Addu'a tana da muhimmanci sosai a rayuwar mu ta yau da kullum. Wanda aka ce wa baya addu'a domin yake so ya duniyar rakiya yazo ko kuma yana gaya ya samu duk abin da yake so. To bana da dadin maganar baya a ƙira shi a faɗa masa. Idan har ba ka addu'a gaskiya kana da wani ko gwiɓi na cike rayuwanka wanda bai cika ba, ko waye kai duk kuɗinka da arzikinka dole za ka yi addu'a ko dai wanda ciwallahira. Ba a cewa ka nemi duniya ba. To in ka talaka ne aka ce kai wa ka addu'a? To ai ban sani ina za ka sa kanka ba. Dukan sai ya ma yawa. Ga tsiyarka meye ka kuma lahira ba ka roƙa ba ba ka tsaya ka yi aiki mai kyau ba. Ina kai ina samun rahama? Ai bazai yu ba. Dole ka mai da hankali ka yi ta yin addu'a. Wannan ne dalilin da ya sa na ƙarfafa raina na sa a raina tabbas kullum zan na yin addu'a kuma na san addu'a za ta taimake ni sosai wajen cimma burikana na yau da kullum. Amma dai gaskiya ina son yin addu'a, ina son yin addu'a. Addu'a kuwa kullum ina yin ta safar rana dare. Wani lokacin ma koyi motsi zan yi ko da ina tafiya zan yi ta yin zikiri ina addu'a. Addu'a ba ni yanzu tamkar ta fi ma me zanci ta fi batincin abinci a raina saboda ko da yaushe tana zuciya na. Abinci kuwa na kammanta wani lokacin ban ci ba. Shi ya sa amma dai gaskiya addu'a tana da muhimmanci a rayuwar mu. Kuma inda za ka gane a ce yau za ka ɗauki mutum biyu wanda a ce yana addu'a wannan a ce baya yi. Za ka ga to abun kwata-kwata baya yi, baya yi maryand da ya kamata. Wanda wanda yake addu'a za ka ga ya fi cigaba a harkarsa ta yau da kullum. To da wannan ni nake so da ba wa mutane shawara ku kasance masu yin addu'a domin dacawar Ubangiji. Addu'a na da tasiri sosai wanda idan aka ce kana yi za ka cimma da yawa burukan ka na rayuwa. Amma mutane sun kasa gane haka. Ni da za ku ji ta wa za ku iya ware a cikin awa ashirin da huɗu da muke da ita a kullum. To ace ka samu awa goma sha biyar domin yin addu'a za ka ga amfanin ta. Amma ba cewa za ka yi wai za ka ga amfanin ta ba za ka gani domin ita addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Dole za ta je ta yi abin da ake so. Addu'a ina yin ta a ko da yaushe. Ina yin ta tamkar na sa a raina. Dole ne wasu ina yi. Idan ban yi ba nakan ji jikina duk wani iri. Hakan ya sa ko da yaushe idan na tashi daga bacci ko na tashi zan kwanta bacci ko zan shiga gida ko zan tafi shago ko zan hau abin hawa ko zan sa kayana ko zan ci abinci ko zan girka ko zan yi alwala. To duk wannan wajaje duk ina yin addu'a domin dacawar Ubangiji wannan shi ne a taƙaice.

Sau nawa nake share ƙura? Share ƙura ba shi da adadin lokacin sharewa ko sau nawa nake sharewa, ya danganta. Amma dai gaskiya, nakan share ne lokaci zuwa lokaci. Amma a rana nakan share ƙura sau biyu, sau uku. Ya dang-- musamman yanzu mutane da akwai ƙura a gari lokacin sanyi ne. To za ka ga share ƙura yana ma-- za ka mai da hankali wajen share wannan ƙurar. Za ka iya sharewa sau huɗu. Wasu mutanen za ka ga sun share sau biyar, sau shida, masu tsafta har sau bakwai. Saboda yanzu yanayi ne da muke ciki na sanyi, akwai ƙura. Wannan ƙurar ita ta sa dole za'a mai da hankali wajen yin shara a kai a kai. Wannan ne ya sa ni ma nakan mai da hankali idan na tashi da bacci da safe, nakan karkaɗe komai da komai da na sani akwai a ɗakin. Na share duk wani datti da na sani akwai. Na ɗauko abin goge ƙasa, na jiƙa shi da ruwa, na yayyafa ƙasa, na goge shi domin ƙurar nan tayi. Na bayan da yamma idan na dawo, iska na sake buɗe ɗakin na karkade, zan sake goge ƙurar nan. Wannan ya sa yawanci ɗakina ko da yaushe za'a ga, ba wannan ƙura na iya goge wa sau biyu, sau uku, sau huɗu. Wasu mutanen kuwa za ka ga su a cikin ƙurar ma suke zama ba su san me dalilin ma da zai sa su goge ta ba. To ban san me dalilinsu ba, amma dai gaskiya, a ba lafiya kiwon jiki. Hausawa na cewa "abun da ka samu shine raban ka, raban wani bai zama naka". To abin da nake nufi a nan shi ne, ka mai da tsafta ta zama kamar dole ne a rayuwarka. Amma ace ba ka kaɗa ƙura, tab sannu jamala. Wannan shi ne abu. Amma dai mafi shawari za ka ga wasu suna da dama da za su share ƙura amma sun yi ta zama a cikinsu. Ko a hakan kuwa, ba su sani ba. Ina da rashin dacewa saboda wasu sukan haɗu da cutar mura. Wasu za ka ga suna, ga shi nan dai abubuwa da dama. To ni dai shawarar da zan ba mutane, ni dai a nawa tun da ina yi sau huɗu, sau biyar to kai kuma in ma ba za ka iya yi ba, ka yi sau uku ma. Wannan ba komai ba ne. Mu dai muna ba ka shawara ka yi, hakan zai taimaka ma sosai. Amma dai share ƙura na da muhimmanci a rayuwar mu ta yau da kullum. Ba wai sai kai an ce mazo kai ba kai ka san abin da ya dace. Abin da ya dace shi ne ka share ƙura sosai a gidanka ko a ɗakin ka, ko a gun aikin ka, ko a gun kasuwancin ka, ko kuma a ofis ɗin ka, ko kuma cikin ajin ku. Kar ka zauna a kan ƙura saboda ƙura na da illa sosai. Hakan ne ya sa mutane da yawa za ka ga suna son share ƙura amma ba su san me illar ta ba. Suna son zama da ƙura amma ba su san me illar ta ba. To ni dai ina ba su shawara suna kaɗe ta kuma suna bibbigewa a duk lokacin da ya kamata. Wanda hakan zai taimaka musu sosai, wajen mai da duk abin da ya kamata su mai da. Ƙura fa ba komai ba ne ajiyan ta. Hakan ya sa duk wani abu da ake so, ba zai ajiyu ba sai ka yi abin da ya kamata. Wannan shi ne. Amma dai a taƙaice ni ina share ƙura sau biyu, sau uku. Wani lokacin ma har sau huɗu. Idan lokaci ne irin yanzu da sanyi, zan iya sharewa sau biyar, sau shida. Amma lokacin zafi nakan share ne sau biyu. Wani lokacin ma sau ɗaya. Wani lokacin kuwa da ɗakin ma baya datti sosai, bana sharewa saboda na san ba ta shigo ba.

Yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci, mutum ya kawo mun abun kasuwanci nakan ɗauke shi ne tamkar aminina, kamar ba yau muka fara haduwa ba. Wani kuma yakan haɗa, hakan haɗa ni da shi. Hakan yasa nakan mai da hankali wajen na tabbatar an yi abun da ya kamata. Amma dai gaskiya, dangantaka ta kasuwanci takanyi wahala ace baka haɗa ba saboda mutane ne wasu, sai a hankali. Amma dai yau da gobe tafi ƙarfin wasa. Amma dai nakan haɗa dangantaka na na kasuwanci da mutane daban-daban saboda wasu za ha gansu ba ƙasar kuma suke ba amma sun dogara ne da kai. Nakan mai da hankali naga na cika musu alkawarinsu idan sun ce yau nan da sati ɗaya za a basu kayansu to zan mai da hankali na tabbatar wannan sati ɗaya kafin ya zo zan yi ƙoƙari na haɗa musu kayansu. To yawanci yin hakan shi kuma shine ke janyo wa za ka ga an saba da kowa kaga kamar mun saba muna, muna haduwa da su. To wannan ne dalilin da yasa za ka ga kowa na mai da hankali a kasuwanci. Amma dai dangantaka ta kasuwanci tana da muhimmanci sosai saboda ba ka san wane mai zai ma ba. Ta wannan kasuwancin zai iya taimakawa ta hanya da dama. Wanda akan hakan ne zai baka, za ka samu damar sanin wasu. Ta hakan ne za ka samu wasu kuma mukan dangantaka ta, dangantaka ta wayar salula. Za ka ga akwai group, akwai wani gida da ake buɗewa domin tattaunawa da abokanai yau da kullum. Wasu ta nan idan sun ga abun kasuwancin ka za su ma magana daga nan dangantaka ta haɗu. To kawai dai ka tabbatar kana abun da mai inganci saboda in sun zo za su karɓa suyi godiya. Wannan dai dalilin da yasa mukan yi abu a kan a lokaci. In sun ce mana nan da sati biyu to zamu basu kayansu nan da sati. Idan sun ce nan da kwana biyu zamu basu kayansu nan da kwata biyu, kwana biyu. Kawai dai mu ne abun da na sani shine cika alkawari shi yake ƙara mana dangantaka da masoyan mu da masu sayen kayayyakin mu. Wannan ne dalilin da yasa ko a yaushe nake alfahari da kasuwanci na kuma hakan ya mun daɗi sosai wanda na san ba zan kunyata ba ko kaɗan. Wannan ne dalili da yasa ba za na jira na bawa wani ya mun abun da ba shi ba. Ina so ne ko mai na yi shi a kai. Amma dai gaskiya dangantaka ta kasuwanci tana da daɗi sosai. Za ka ga mutane sun ɗauke ka tamkar abokanansu ko ƴan uwansu ko yayansu. Gaishe ka kuwa ba sai an fito an faɗa ba. Za ka ga suna gaishe ka, wannan ya ganka, wana ina kwana, wana ina yini? Wana sannu ya aiki ya kuwa da kowa. Kaga a hakan dangantaka ta haɗuwa bayan kuma da ba ka san su ba. Amma ta silar kasuwancin ka za ka ga wannan ya san ka, wannan ya san ka. Kafin ka ce me sai ka ga mutane da yawa sun san ka. Kuma wannan duk ta dalilin kasuwanci ne saboda ka sa gaskiya da amana da riƙon amana. To wannan kaɗan kenan daga cikin dalilan, hanyoyin da muke bi wajen gina dangantaka a kasuwancin mu. Amma dai gaskiya gina dangantaka ta kasuwanci tana da muhimmanci sosai saboda in kai abun kirki kai ma za a maka. Idan ba kai ba za ka ga wasu suna ta yau da gobe amma ba su san ya za a yi su gina ba. Wasu basa da kala mai yanda za su taray-rayi kwastomansu. Wannan shi ne.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya saboda ni na fi amfani da muryata kawai, inda ita ce kawai za ta taimaka wajen yau da kullum. Saboda akwai abokan kasuwanci da in ba muryanka suka ji ba, ba su yarda su ba ka kaya ka musu abu ba. Wannan ne dalilin yasa ba na amfani da mataimakin murya, ba komai ne zan yo hakan ba kuma saboda yarda da aminci da suka ɗauka suka ɗora mana. Kaga ko ba za ka taɓa yarda ka cutar da su ba. A yanda nake amfani da muryana a ko'ina haka nake yi ga kwastomomina, abokan kasuwancina. Abokanan kasuwancina tabbas sun yarda da ni kuma hakan yana mun daɗi sosai. Kuma ba zan taɓa yarda na ci amanar su ba. Abokanan kasuwanci ai mutane ne nagari wanda ko da yaushe suna taimakawa wajen al'amuran mu yau da kullum.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? A ko da yaushe muna duba kayayyaki mu ga wanne ne a rana nakan duba ne sau biyu, sau uku, sau huɗu. Idan kin ba mu kaya kuma za mu duba shi mu ga haka yake, mu ɗauke shi a kyalla a na'ura, mu ɗauke shi a na'ura mu tura shi domin mu tabbatar wannan kayayyakin da aka kawo sun cancanta da abin da aka ba mu. Wasu sukan ce sun ba ka abu amma idan ba ka ƙidaya ba zaka ga ba haka ba ne. Hakan ne ya janyo dole sai mun ƙidaya kaya kafin mu ba da su. Hakan ya sa ko da yaushe mu kan maida hankali ayyukan mu na yau da kullum kuma hakan yakan taimaka mana sosai wajen yin al'amuran mu na yau da kullum. Tabbas, ƙidayar kaya yana da muhimmanci sosai don saboda ƙin rashin yin hakan yakan janyo matsala sosai da sosai.

Eh, kana jin tsoron kwari? Sosai ma. Yanzu haka ce ba ka jin tsoron kwari. Ai kwari ya danganta kawai cinnaka. Hagaccin kwarin nan cinnaka mungu ne. Musamman ma yanzu lokacin sanyi. Akwai lokacin bazara, lokacin cinnaka kenan har ta she saba yake. Sai dai ka ji ya mulla cizo mul, to wannan cinnaka ba abin yarda bane. Cinnaka tab wani kwaro ne mai baƙi za ka gan shi haka. Yana tafiya a ƙasa wani lokacin akwai wani ɗan uwanshi da ake ce mar buzuzu cinnaka kenan. Yakan cije mutane sosai gun ya mindire kamar an ma yaƙi ko ƙuna haka. Akwai wani kwaro shi ma da ake ce mar kudan zuma. Shi ma kudan zuma yana da cizo idan ya cije ka, tankar gun ya mele in ka san ka ƙone da wuta. Shi ma ka ga kwaran nan dole a ji su mutane da yawa su kan ji tsoro ga wannan kwaro. Saboda bai da mutunci bai da kirki. Inda ya sami ya kayi gindama ma cizon nan to tankar ya haɗa ka da ciwo ne a jikin ka. Akwai wani kwaro shi ma da ake ce mar rina tab. Gara zuma ya cije ka da rina ta cije ka saboda shi dole ne ma sai ka je asibiti saboda gun mundirewa yake. Wannan ne ya sa dole zamuna kayayewa da haduwa da su. Akwai kiyashi amma shi kiyashi baya komai. Shi matsalar sa kawai ya shiga cikin mai na cin abinci farin mai ko manja. Shi yana da sha'awar shiga irin wa'annan wajajen da ba a kai shi ba. Sai kuma akwai wani kwaro da ake ce masa zankasiya. Shi wannan kwaron shi ma ba shi da kirki ko kaɗan.

Eh, ina zama da yawa a kan gwiwana, saboda ina jin daɗin zama a kan gwiwa. Dalilin kuwa da yasa nace ina son zama a kan gwiwa, saboda ina nishaɗi idan na zauna a kan gwiwata. Ai wanda baya zama ma a kan gwiwa. Ko ran nan da na zauna akwai wani ƙanina ana ce mai Abulabbaru. Abulabbaru na tambayi ya ganni a kan gwiwoyi na ina zaune. Buɗar bakin Abulabbaru, sai ya ce mun "Wai yaya? Sallah kake ne na gan ka a kan gwiwa." Na ce, "A'a ƙanina kawai ina son zama a kan gwiwoyi na ne." Sai ya ce, "Tab eh ko a wannan ciwon jiki za ta sa ni da ciwon ƙafa." Sai na ce, "Ka ji rago, ina za ta saka ciwon jiki ko ciwon ƙafa? Ba wani abu bane kawai dai ka maida hankali a kan abun da yake gabanka amma dai ba wani abu da zai faru. Kawai dai kana sawa rai ne, "A'a wallahi ba haka bane. In ka zauna ne sosai a kan gwiwarka sai ka ji duk ƙafar ta riƙe." Sai na ce masa, "To adama ba sosai ake so ka zauna ba kai da bacin abinci." "A'a ko abinci zan ci, ni dalilin da ya sa ma haka ko abinci zan ci ina so na zauna a kan gwiwa na." Sai ya ce, "Ai na gan ko abinci za ka ci kana zama haka a kan gwiwa." To wannan ne ya sa ya ce na ce masa, "Ni gaskiya ina son zama a kan gwiwata, kuma ni ban ga aihu a kan hakan ba." Sai ya ce, "Ai matsalar ba yanzu bane sai nan gaba za ka gane." Sai na ce masa, "Kai likita ne, da za ka ce ba ka son zama a kan gwiwa?" Sai ya ce, "A'a kawai dai naga kana son wahalar da kanka ne". Sai na ce masa, "Taya za a yi na wahalar da kaina bayan ni nake so zan yi abu. Ba fa tirsasa ni aka yi ba, ba riƙe na aka yi ba, ba ruko ni aka yi ba, ba yawo irin ba wai ƙarfi da yaji aka nuna mun sai na yi ba. Ni ne nake yanke shawarar da kaina nake zama, nake son zama a kan gwiwana." "Eh to kai ka ji faɗar buɗar bakinsa." Sai ya ce, "Tab kai ka je ka yi wahala ce bata ishe ka ba." Sai na ce masa, "To wahala a zaman kan gwiwan shine wahala?" "Eh mana ka je ka zauna a kan gwiwarka sai ka ce mai roƙo." Sai na ce masa, "In za ku ba ni sadaka ma don na zauna a kan gwiwa ai ba komai bane. Ina son zaman kan gwiwa kuma hakan yana mun daɗi tare da farin ciki da annashuwa." Sai dai akwai wanda basa iya zama a kan gwiwansu saboda dalilai da dama. Saboda akwai masu ciwon ƙafa, akwai wayanda kuma sun ji rauni ne ta dalilin haka basu iya zama a kan gwiwan ba. Amma wasu yan muga yana ba su sha'awa su zauna a kan gwiwansu. Ni ma ina son zama a kan gwiwata kuma hakan yana mun daɗi sosai. Yanzu ma haka barana tashi in zauna a kan gwiwata. Nan ba gani kuke ba amma dai sai na tabbatar muku ina kan gwiwata.

Eh, ina iya duba lambar QR saboda tana da amfani sosai. Hakan ya sa ko ban iya ba, na je da fari da ban iya ba. Na sa abokanai na sun koya mun kuma hakan ya taimaka mun sosai wajen sanin yadda za a yi na duba kuma sosai na iya yanzu. Hakan ya taimaka mun sosai wajen yin haka. Amma dai gaskiya, abokina Muhammad shi ya koya mun yadda ake duba lambar kuma tayi na iya yanzu sosai. Ko wani ma zan iya koya masa amma dai lambar ba wani wahalar dubawa ne yanzu da ita ba. Amma da, da ban iya ba sai na ke ga abun ka anya ma zai yiwu. Amma kuma daga baya da na ga ya koya mun, sai na ke ce wa wai da ma abun ba wahala. Sai ya ce mun to da ma ka riga ka koya ina za ka ga wahalar shi? Ai, duk abun da ka ji an ce ma da wahala to tabbas ba iya shi kai ba. Saboda haka na iya duba lambar QR.

Me kake ci a wurin aiki? Wajen aiki ina cin abubuwa da dama. Da fari, ina cin shinkafa wani lokacin, wani lokacin kuma na kan sayi gurasa, wani lokacin kuma na kan ci alala. Wani lokacin kuma na kan siyi awara. Wani lokacin kuma, gashinan dai. Wani lokacin kuma gashinan ko shinkafa ko wake ko wani abu. Ya danganta dai da abin da za ka siya, shine.